Eh ina koyan wata yare. Misali ina koyan yaren Turanci, da kuma yaren Fulatanci. Eh, saboda yanzu haka ni dalibi ne, a jami'ar Bayero University Kano. To ka ga dole ina koyan Turanci a wannan makarantar. Haka zalika kuma, daga gefe guda, ina koyan Fulatanci a wurin abokaina.

Eh ina sanya agogo a hannu amma ba koda wanne lokaci ba. Ina sanyawa ne wani lokacinma, ma'ana lokaci zuwa lokaci dai. Wani lokaci idan nayi wanka da yamma ko da safe. Ina iya sanya agogo na fita yawo dashi in kuma banso ba gaskiya bana sanyawa ba koda yaushe nake sawa ba.

ABJ, ABJ shine gidan abincin da na fi so gaskiya. Saboda, suna abinci mai daɗi, suna da abinci very delicious food. So gaskiya in ka je ka ci abinci wurin, ga za'a baka ruwa mai sanyi, za ka samu lemo mai sanyi ma'ana drinks da ba laifi bayan abincin da za su baka. Saboda haka gaskiya ni nan wurin nake zuwa.

A'a, ba kullum nake shan magani ba. Ina shan magani duk lokacin da nake da buƙatar na sha ko kuma duk lokacin da nake da matsala. Ma'ana lokacin da bani da lafiya ko wani matsala yake damuna da ya kamata a ce na sha magani. To shine nake shan magani ko kuma nake amfani da magani amma ba kullum gaskiya nake amfani da.

Eh ina shirya ayyuka kullum daki daki, ma'ana wanda yafi kowane muhimmanci shine nake fara yi. Sannan sai wanda yake bin sa a baya, sai wanda yake bin sa a baya. To haka nake. Sannan kuma wanda yafi kowane muhimmanci shine nake ba shi awa da yawa. Ba shi lokaci mai tsawo domin na gudanar da shi cikin natsuwa da kuma yadda ya kamata.

A'a, a'a, bana sauraron rediyo koda yaushe gaskiya. Amma dai lokaci zuwa lokaci shine nake sauraron rediyo. Dan sai nayi wata ɗaya ma, sai nayi sati nawa, ni dai ban kunna rediyo da hannuna ba. Amma idan wani ya kunna, so ba laifi nakan iya saurara. Amma ni ban cika kunna rediyo da kaina ba saide inda wani dalili toh wannan kuwa.

A'a gaskiya dai ni bana riƙe riga a aljihuna. He dai ko su masu ɗinkin idan za a ɗinka ma tufa, akan iya amfani da kamar ƙyallen yadin da ka bayar a yi ma aljihu ko a sa a jikin aljihunka. To ni dai wannan ina gashi ne abin da na fahimta.

A'a, gaskiya shi ma wannan ba na yi, ba na fiƙa cin tufafi gaskiya. Nidai nafison tufah, normal babban tufah, yalwataccen tufah wanda za ta rufe majikinka, yadda ya kamata. Amma gaskiya in ka ga na sa kif cin tufafi to sai dai kamar yanzu idan zan je gona haka, rana da ba na aiki to shi ne yadda ke yi.

Gaskiya ina gina dangantaka ta kasuwanci ne ta yacca nake faranta wa abokan kasuwa tarai. Ma'ana idan kazo ka sayi abu a wurina, to ina kokari na tara na ma karamci, na ma abin da yake mai kyau ne. Misali mutum ya kan iya, ka, za ka iya siyo wa mutum drinks, haka abin shan ruwa ko ka ba shi ruwan sanyi matsayin ka na, a matsayinsa na kostoma ko ka mai ragi. Dan ya sayi abin ka na dubu biyar ne, za ka cire ɗari biyar ka sayar masa dubu biyar, a'a dubu huɗu da ɗali biyar haka. So irin waɗannan abu wan ne.

Eh to, gaskiya dai bana ceba saboda gaskiya sunada yawa. Eh amma dai a ƙalla ba'a kasaraba kamar guda biyar haka, zasuyi guda biyar, koma dai zuwa shida gaskiya saboda muna da kamar guda uku a cikin toilet. Akwai guda ko biyu ne ko uku suma a waje haka da muke amfani dasu gaskiya in zasu kai shida.

Eh gaskiya ina inganta aikina ta bibiyar aikin. Ma'ana idan nayi aiki ina ƙara dawowa da baya wani lokacin domin na tabbatar wannan aikin ya inganta yayi yadda ake so. Misali kamar yanzu ina malamin makaranta idan na koyar da yara so ina dawowa ina ƙara tambayar su ya shin sun fahimci abin da na koyar da su ɗinnan sosai yadda ya kamata.

Eh to, gaskiya dai kawai lokaci zuwa lokaci haka. Kamar misali a wurin aiki ina iya duba sakonni kaman sau uku haka ko sau biyu ma dai a rana saboda mu aikin mu ai ba wai wuni mu ke ba kawai daga karfe bakwai haka ko takwas zuwa karfe ɗaya da rabi na rana muke tashi daga aiki. Saboda haka ina duba kaman sau biyu zuwa sau uku.

Eh, gaskiya ina yi. Ina tafiya da sauri gaskiya amma awatu- a wasu lokutan. Wani lokacin misali idan ina sauri ko ina gaggawa zan je wani wurin ko zan yi wani aikin ko zan yi wani abu, to gaskiya an kai ni sauri domin na je na gudanar da wannan aikin na wa cikin lokacin da ya dace. So shine yasa na ke yin sauri a wani lokaci.